Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Abin da nake yi lokacin jin damuwa shine ina ƙoƙari in samu farin ciki, in je wajen yin wasanni, in je wajen kallon ƙwallo ko kuma in je in samu abokaina. Za mu zauna muyi labari su sa ni nishaɗi, muyi dariya sosai. Abin da nake yi ke nan duk lokacin da nake jin damuwa. Ba na bari damuwan ta tsaya a zuciya na, hatta dame ne.

Kana fi son fensir ko alƙalami? A gaskiya na fi son fensir, sabida shi rubutu da fensir idan ka yi kuskure kakan amfani da kilina ka goge. Amma shi alƙalami idan ka yi rubutu da shi ba ka iya goge shi. Dan ni na fi son amfani da fensir akan alƙalami, sabida duk sanda na yi rubutu idan na yi kuskure zan iya gyarawa ba tare da na samu wata tangarɗa ba.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako, abubuwan da nake shirin yi a ƙarshen mako suna da yawa aba na farko, dai a ƙarshen mako nakan yi ƙoƙari na yi ziyara. Sannan na je wajen wasanni. Nakan je majalisa, duk ƙarshen mako sau ɗaya ma nake jira sabida ina kula da iyalina, bana zuwa yawo sosai. Shi ya sa nake yin shiri duk ƙarshen mako duk inda zan je.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abubuwan da nake yi mafi muhimmanci a kasuwanci shine kula da kostomomi na da ba su abin da suke buƙata, yi musu aiki mai kyau da kuma yi musu magana mai daɗi. Shi ya sa nake ba ma wa'innan abubuwan mahimmanci saboda su ne suke inganta kasuwancin mutum da kuma mu'amalar da muke yi da su a kasuwanci, masu mahimmanci na gaske.